Mene ne abincin da kake ci da safiya? Da safiya nakan yi karin kumallo da ɗumamen tuwon dawa. Idan kuma wai a woni lokacin na samu shayi da biredi shi ma nakan yi amfani da shi. Idon kuma ba a samu ba, ko da kunu ne da ƙosai ko kuma kunu da kantu ko kuma kunu da, ko kuma kunu da ƙuli ƙuli duka ina iya amfani da shi. Takamai-mai dai ba woni abu da na nafi amfani, ba woni abinci guda ɗaya wanda shine kaɗai abun da nake amfani da shi wurin karin kumallo. Nakan yi amfani da abubuwa da yawa, musamman abubuwa masu zafi wanda za su ɗan buɗe min hanjina wurin cin abinci da yewa. Nakan sha ti a ƙalla sau uku a cikin sati a cikin mako. Woni lokacin kuma nakan so in ninga shan kunu, musamman kunun tsamiya. Nakan iya shan shi sau biyu ko sau uku shi ma a mako. A dai yanzu zan iya cewa na fi shan shayi da biredi musamman tun da ɗumamen tuwo yana min wahala. Amma idan ko ina gida ne idan na samu ɗumamen tuwo, tabbas shine abun da na fi so na yi karin kumallo da shi, shi yasa na zaɓe shi sosai. Abu da ya sa karin kumallo da tuwo ko kuma ɗumamen tuwo yake da daɗi shine zaka samu ya riƙe maka cikinka na tsawon awowi da yawa. Ba kamar idan ka sha kunu ba ko kuma ka sha shayi wanda za ka iya yin pitsari take nan wurin ka ji cikinka ya burma kamar baka ci komai ba. Shi yasa nake son abu mai ɗan nauyi domin ya riƙe min ciki ko da na shiga kasuwa ko kuma na tafi wurin aiki. Zan daɗe ban nema abun karin kumallo ba. Ko da zan nema sai dai in samu woni ɗan abu ɗan kaɗan in ɗan ci saboda kawai in ɗan tauna bakina. Amma kuwa yunwa zan daɗe ban ji yunwa ba saboda na ci abu mai ɗan ƙwari ƙwari. Shi yasa nake zaɓan tuwo in so samu ne in ci shi da sassafe kuma in haɗa ma da kunu idan ina so in yi ci ma me nauyi ke nan. Amma a halin yanzu nakan sha ti ne in haɗa shi da madara da kuma bombita sannan idan na haɗa shi sai na siyo biredina mai kyau, mai girma, mai taushi kuma sai na haɗa shi da butter sannan in samu in dinga cin shi. Shi ma yana da daɗi kuma ina bala'in son shi. Domin kuwa shan ruwa musamman ruwa mai ɗan ɗumi da sassafiya zai buɗe hanjinka ya ba ka dama ka iya cin abinci mai kyau. Hakan yana da kyau shi yasa nake ƙoƙari. Idon kuma duk wannan bai samu ba, in dai zan sama kununa, in samu kununa da kuma ƙosai ko kuma da kuli kuli to tabbas ni ban da matsala a wannan lokacin. Woni lokacin ko dama da biskit ne ko kukis nakan iya haɗa shi kuma zan iya cin shi ko gajiya ba zan yi ba. Nakan iya shan ƙaton kofi wanda ya kai lita ɗaya. In sha shi in cika cikina. Babban matsala na da shan abubuwa masu ruwa domin karin kumallo suna sa pitsari da, da yawa. Wani lokacin sai su sa in yi fitsari fiye da sau ɗaya ko sau biyu. Wani lokacin har fiye da sau uku musamman idan garin ana sanyi sosai. Shi kuma tuwo da ka ci shi shi ke nan ko bayi ma ba za ka je ba domin shi abinci ne mai ƙa, me, me, me nauyi kuma baya sa a ji yunwa da wuri. Su kuma kayan ruwa da zaran ka yi pitsari sau uku sai ka ji cikinka kaman an yashe maka shi, kaman baka taɓa sa komai a cikin cikin ba. Shi yasa nake yin ƙappa ƙappa da zaran na samu ɗumamen tuwo. Ranan za ka ga ina cikin parin ciki. Fuska na duk annashuwa. Za ka ga fuska na tana walwali domin na samu abin da nake so na karya da shi. Woni lokacin ma idan duk na gaji da waɗannan abubuwa to masa nake sawa a siyo mun ko kuma in ce maka waina. Idan aka siyo min shi na samu, na same shi da zazzafi da man shanu to iya shi idan na ci shi shi ma yana riƙe min jiki kuma yana da daɗi sosai. Idan aka sama panke ma aka haɗa shi da tiɗin ko da kunu shi ma ba, ba ƙaramin koɗu mu nake yi da shi ba. Wannan sune kala kalan abincin da nake ci duk safiya ta rana. Zan iya cin ko wonne daga ciki. Haka nake bin shi kullun da kullum.

Waye yake ƙarfafa maka baya? Wanda yake ƙarfafa mana baya shine iyalan mu. Iyalan mu sune asalin ginshiƙi na ƙarfin gwiwa da muke samu. Domin kuwa a duk sanda muka fita fafutuka, ko kuma muka fita kasuwa ko wurin aiki, su ne kaɗai suke zuciyoyin mu, ganin cewa muna so mu ciyar da su kuma ba su rayuwa ingantacciya. Hakan yake sa muke iya yin aiki tuƙuru domin mu tabbatar da cewa sun sama. Sun samu rayuwa irin wacce ko mu kan mu ba mu samu ba. Muna samun irin wannan ne kuma muna jin daɗi idan muka ga cewa Tabbas rayuwarsu za ta yi kyau kuma goben su za ta yi kyau saboda wannan ƙwarin gwiwan da kuma wannan ƙarfafawa da muke ba su na ingantacciyar rayuwa da kuma ingantaccen ilimi. Shi ya sa ba ma sarewa wurin ganin cewa mun samu ko kuma mun fita wurin fafutuka. Domin mu samo abubuwan da za mu amfani da su wurin inganta rayuwan nasu. Iyali suna da amfani sosai matuƙa wurin ƙarfafa ma mutum, ko da ma ba ƴaƴa ba. Idan ka kalla iyaye, ka kalla ƴan uwa da kuma ƙannenka, sai ka ji kana samun ƙarin gwuiwa kuma kana so wata rana ya kasance kai ne za ka iya ɗaukan duka waƴannan matsalolinsu. Kuma za ka kare su daga sharin wani abubuwa wanda da za ta kasance abubuwa ne saboda kuɗi ko kuma wani ɗan abu na hali. Shi ya sa za ka ga da wuya ka ga babban namiji ko kuma a ce namiji mai ƙwazo ya samu karayar ƙarfafawa ba saboda idan ya kalla waƴannan a matsayin abun da yake so ya faranta ma rai. Ko kuma ya kasance yana kallon su a matsayin wani abu wanda yake buƙatan ya ga ya cimma wani buri, to zai samu ƙwarin gwuiwa sosai kuma zai ji ƙarfafa a jikin shi saboda. Saboda akwai wani abu wanda yake so, wanda kuma yake so ya canza rayuwarshi. Shi ya sa muke samun ƙwarin gwiwa kuma muke samun ƙarfafawa a kowanne lokaci. A ko lokacin da muke yin karatu, iyayen mu ne suke ƙarfafa mana gwuiwa. Suke nuna mana cewa matsa ya muyi karatu domin kuwa. Domin ko idan muna son goben mu yayi kyau, dole sai da karatun saboda zamani ya canza, karatu shine a kan gaba. Kuma ana amfani da wannan dama domin a sa ka ka jajirce kuma ka yi ƙoƙari dan ganin cewa ka sami ingantacciyar rayuwa kuma ka sami aiki mai kyau. Tin daga nan ne aka samo asalin ƙarfin gwuiwa wanda iyaye ne yawanci suke fara yin ta. Kuma a haka yake ci gaba. Muma har muma mu ga yaran mu muna so mu inganta rayuwarsu ta hanyoyi daban daban. Hakan yana sa mutum ya ji daɗi. Idan ka sa ma iyayenka wata rana ya kasance kai ne ka zama sanadiyyan jin daɗinsu ko kuma ka zama sanadiyyan wani farin cikinsu, shi ma hakan yana ƙara ƙwarin gwuiwa. Ka ji ka samu ƙarfafa domin ka ƙara zage damtsi wurin ganin cewa ka samu rayuwa mai kyau.

Yaushe kake cin abincin dare? Abincin dare, abinci ne wanda ake cin shi daga wuraren ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma. Da turanci ana kiranshi da "dinner" da hausa kuma muna kiranshi da abincin dare, domin da daddare ake cin shi. A ɓarayin yankin hausawa musamman arewacin nigeria yawanci sun fi girka abinci irin su tuwo da daddare. Musamman masu yin abinci kala uku a rana ma'ana karin safiya, abincin rana da abincin dare. Amma abincin da na fi so ne a daddare shine ina so na sama taliya. Ina jin daɗi idan aka yi taliya a gidanmu domin kuwa taliya tana da daɗi sosai kuma tana da sauƙin haɗawa. Idan zan samu taliya da daddare to zai kasance abincin dare da na fi so wanda ina iya cin shi da abubuwa ma da yawa ko in seya nama in sa a sama ko kuma in ci da awara. Shi ya sa nake son cin taliya musamman da daddare. Kuma na zaɓi in dinga cin abincin dare na ne wuraren ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Wannan shine lokacin da nake cin abincin dare. Ko ko na yi latti wani lokacin nakan iya ci har sha ɗaya. Kuma ina iya cin taliya kala kala irin taliya wanda ake kira da spaghetti ko kuma taliya na indomie wanda ake kira da noodles. Musamman ma noodles ina haɗa shi da ƙwai in ci taliya da ƙwai wanda yana da daɗi idan aka soya shi dika ko kuma a dafa ƙwan shi ma indomie ko kuma a dafa ƙwan shi ma taliyar a dafa shi. Duka ina dukansu ina iya cin su musamman na fi cin su ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Wannan shine taƙamaiman lokacin da na fi siya ko kuma in dafa da kaina in ci. Ban san me ya sa ba amma mutane da yewa a wasu gidajen suna cin abincin daren su ƙarfe bakwai ne zuwa ƙarfe takwas. To amma a bunka da namiji wani lokacin sai an je an ɗan yi wasu fafutukan da daddare kafin a dawo a fara cin abincin. Shi ya sa yakan ɗauke mu lokaci har wuraren ƙarfe goma, ƙarfe sha ɗaya ma. Woni lokacin ma idan muka yi latti sai mun kai sha biyu kafin ma mu ci abincin dare. Amma saboda a kiyaye lafiya ya fi dacewa mutum ya dinga cin abinci da wuri musamman wuraren ƙarfe takwas ko kuma in ce ƙarfe tara. Wannan lokaci ne wanda jikinka bai gaji ba kuma jikinka yana da ɗan ragowar ƙarfi. Kuma idan ka ci abincin za ka ɗan samu ka ɗan motsa jiki kafin dai ka kwanta. Domin cin abinci da zarar an ci abinci a kwanta zai iya jawo kala kalan rashin lafiya. Likitoci ne suka ce haka ba ni ba ne na ce. Saboda ko da ma a ce ma likitoci ba su ce ba kai ka san idan ka ci abinci da daddare a ƙurerren lokaci kuma ka kwanta to tabbas sai cikinka ya maka ciwo. Sai ka yi gyatsan nan da ake kira da gyatsan magos wanda gwoda-wanda gaba ɗaya bai da daɗin yi kuma bashi da daɗi gaba ɗaya. To ka ga ko wannan gyatsan zai nuna muka cewa tabbas idan aka ci abinci a kwanta matsala ne wanda zai iya jawo matsaloli kala kala na ciwu-wuka kala kala. Shi ya sa yake da kyau mutum ya dinga cin abincin da wuri ƙarfe takwas zuwa goma ya kasance ka riga ka gama wannan cin abincin sai ka samu ka ɗan motsa jiki ka ɗan koda ɗan tafiye tafiye ne wanda daga baya kana gamawa ka ga jikinka ya samu ya ɗan yi motsi sannan abincin ya ɗan fara narkewa sai ka zo ka kwanta cikin aminci da lafiya ba tare da ka samu wani matsala ba ko kuma kana ganin cewa za ka iya samun matsala. Na zaɓi in dinga cin abinci na ƙarfe takwas ƙarfe tara zuwa ƙarfe goma. Hakan ma ina so in gyara. Inda so samu nema in fara in dinga cin shi ƙarfe bakwai ko kuma in ce in yayi yawa ne in ci ƙarfe takwas. To amma ka san halin rayuwa da yanda muke gwagwarmaya na rayuwa woni lokacin haka nan baya ce muka iya dole sai mun yi haƙuri sannan mun jira sannan kuma mun ƙara dagewa sannan mu iya. Amma a hakan ma za mu cigaba da dage wa mu dinga ci da wuri.

Yaya kake gaishewa da mutane? Wannan tambaya tana nufin yaya kake gaisawa da mutane. Gaisawa da mutane abu ne mai kyau kuma abu ne wanda yake ƙara alaƙa mai ƙarfi tsakaninka da jama'a. Domin mu Hausawa suna cewa jama'a alheri ne, ma'ana idan kana tarayya da jama'a sosai tabbas hakan ya fi da ace ba ka yin tarayya da su kwata-kwata. Tarayya da jama'a dukda wani lokacin yana da wahala amma kuma ya fi, kuma ya fi armashi a ce kana yin hakan. Yadda nike gaisawa da mutane shine idan na haɗu da babba wanda ya girme ni tabbas saina ba shi girmanshi. Ni ne nake fara gaishewa da shi. Idan muka gama gaisawa sai kowa ya kama hanya ya tafi. Idan kuma wanda na haɗu da shi matsakainshi ne ɗan daidai kamar ni, to tabbashiwa mana gaisawa irin ta girmamawa da girmama juna. Mukan gaisa sannan idan mun gama gaisawa sai muyi bankwana sannan kowa ya kama kanshi. Amma idan ƙannina ne tabbas su nake jira masu fara gaishe da ni domin haka ne tsarin ya ce. Idan ka ga mutum wanda ya girme ka to ka gaishe da shi. Sannan idan kuma ni ne nake tafiya a kan abin hawa sannan wani na tafiya a ƙasa to shi ya kamata ya dinga gaisar da ni. Idan kuma ni ne ina tafiya a kan abin hawa nima na ga wani to dole in gaishe da shi. Me na kan abin hawa shi ma zai iya ma waɗanda suke ƙasa gaisuwa domin a samu a dinga wanzatar da zumunci da kuma zaman lafiya tsakanin 'yan uwa da kuma abokan nan arziki. Hakan yana da kyau domin kuwa hakan sanin daraja ne kuma da martaba na 'yan adam kuma zai ƙara maka ƙwarjini a idon mutane da kuma girmamawa a idon mutane. A tsarin gaisuwa abin da ake yi ana amfani da hannun dama ne domin ka miƙa ma mutum ku gaisa sai ka ce mashi "Assalamu alaikum". Wannan gaisuwa ce ta musamman wanda kowa yana son ace mai haka domin kuwa addu'a ce ta musamman gare wanda-- gare shi wanda kake gaisarwa. Shi kuma zai amsa maka da "Waalaikumussalam" domin kai ma ɗin aminci ya tabbata a kanka. Idan kun gama gaisawa kuma za ku iya ɗan gaisar-- za ku iya ɗan iya cewa, "Ya kake jama'a kuma ya iyali in mai iyaline ka gaishe da shi a haka musamman wanda ya girme ka. Idan kuma may bebwanda ɗan sa'anka ne za ka iya ce mai "to, ya gida yasu mama ya kowa da kowa?" Shi ma ɗin hakan ne. Hasali shi ma wannan wanda ka girma idan zai gaishe da kai sai ya tabbatar da ya yi wannan ya ce, "Ya jama'a, ya aiki." Sannan kuma ba saiya ma ce maka, "Ya suma da babu" domin hakan zai iya zama raini amma idan ya maka haka ya ce maka, "Ya kake, ya ayyuka." wannan ma ya isa kai sai ka ce mai, "Ya mamansu ko kuma ya babanshi." Sannan za ka iya haɗawa ka ce mai, "Ya makaranta." Kaga kowa ya gaisar da kowa kuma an gaisa cikin aminci kuma kowa na ganin girman kowa. Shi yasa addinin Islama ya yi domin shi ne ya gaisar da irin waɗannan tsaruka na musamman. Wurin gaisawa kuma da wuraren mu'amala da waɗanda suka girme ka da wanda kaima ka girma sannan kuma da wanda kuma shekarun na kuma ɗaya ne. A girmama juna aka ce yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa. Ma'ana idan aka fi gaisawa ya fi da ace kuma an cika yawan faɗa. Gaisawa yana da matuƙar amfani. Kuma in a gida ne amsali kai mutum ne mai iyali tabbas idan ka tashi da safiya matanka dole ta gaishe da kai. In ta gaishe da kai ka tambaye ta ya take ya kuma ya take jin jikinta ya kuma kowa da kowa. Sannan 'ya'yanka dole ta koya musu yadda za su zo su gaishe da babban nasu cikin girmamawa da ƙasƙantar da kai. Za su zo su gaishe da kai su ce, "Baba ina kwana, ina gajiya, ya aiki. Ka tashi lafiya baba." Kai je wurin aiki ko wurin fafutuka dole waɗannan yaran su ce mai sai ya dawo su gaisar da shi kuma su mai addu'o'i. Haka ne aka koyar kuma wannan shi ne tsarin da ya kamata kowa ya dinga bi. Ni wannan shi ne tsarin da nake bi wurin gaisar da mutane waɗanda na girma ko kuma waɗanda suka girme ni ko kuma irin ƙannena waɗanda su ma na girma da yanayin tsarin da za su bi domin a gaisa. Yawan gaisuwa ya fi yawan faɗa a cigaba da gaisuwa.

Kana kulle ƙofa kullum? Wannan tambayan tana tambaya ne akan shin kana kulle ƙofa? To wannan tambayan kafin a an sa shi dole sai an tabbatar an san menene ake so a ce. Shin ana kulle ƙofa a lokacin dare ne idan za'a kwanta, ko kuma ana kulle ƙofa ne idan za'a fita gida? To zan yi tambaya, zan amsa duka waɗannan tambayoyin ta hanyoyi daban daban. Farko menene shi ƙofa? Ƙofa shine abin da ake amfani da shi domin a sakaya ɗaki. Sannan ƴan uwanshi shine kuma winduna. Ƙofa da Turanci ana kiranshi da "door." Sannan da Hausa muna kiranshi da ƙofa ko kuma ka ce ƙyaure. Wannan shine sunanshi. Sannan a kowane gida akwai ƙofa ko kuma inci akwai ƙofofi. Domin kuwa, in za ka shiga ɗaki shine za ka fara taraswa. Za ka iya buɗe shi, ko kuma za ka iya kulle shi. To ni dai idan aka zo ɓarayin da daddare, tabbas kullum sai na kulle ƙofa kafin mu kwanta. Muna kulle ƙofanmu, mu sa mai sakata. Domin kuwa mutane kala-kala ne. Kuma wasun su suna son ka da sharri. Shiyasa yake da kyau ka ba ma gidanka tsaro da amfani da ƙofofi masu kyau. In ka tabbatar ka kulle, yadda ba wani wanda zai iya zo ya shigo maka ko kuma ya ɓalla maka ƙofa. Idan za mu kwanta tabbas sai mun tabbatar duk in da yake kamata mun kulle shi. Har ta wasu windunan ma sai mun kulle su. Domin mu guje ma irin waƴannan ɓata garin mutanen. Idan ma za mu fita mu je anguwa, mu kan kulle ƙofofi na gidanmu, har da babban ƙofa na waje. Mu tabbatar da cewa, gidanmu yanzu ya samu tsaro, kuma ba wanda za, zai iya ya hauro ko kuma ya shigo. Domin kuwa mun datsa ko ina ko ina kuma ya datsu. To kaga dole idan za ka fita saika kulle ƙofa, sannan idan ma ka shigo gidan, kuma dare yayi to za ka iya kulle ƙofa. Idan kuma rana tsaka ne wanda kowa na nan, to ba buƙatan ma ka kulle ƙofa, domin shiga da fice da ake yi shi kan shi ya isa. Ba buƙatan ka kulle ƙofa a irin wannan lokacin, domin kuwa wannan lokaci ne wanda akwai haske, kuma kowa na shiga, ana shiga ana fita a wannan lokacin. Amma lokacin da daddare yayi, kulle ƙofa ya zama wajibi, idan har kana son rayuwan ka ta kasance tana samun tsaro kuma da kulawa. Domin kuwa wanda ma ya kulle an buɗe an fasa an mai sata, balle wanda bai kulle ba. Ko da ka kulle ma dole ka tabbatar ka yi addu'a domin Allah ya kiyaye ka daga ɓata garin mutane, waƴanda basu da hankali kuma basa jin magana. Kuma ko da an zo ana buga ƙofan, ba kasafai kawai haka nan za ka buɗe ba idan ka kullen. Sai ka tabbatar da cewa wanda ke wannan bakin ƙofan ba mutum bane wanda zai iya cutar da kai. Shiyasa yake da kyau idan Allah ya hore ma, ka tabbatar kana da CCTV a gidanka, domin ƙara tsaro a gidanka. Hakan zai taimaka matuƙa sosai kuma ya ba ka damammaki na, fahimtar mutane waƴanda za su iya kawo maka, wani cikas a al'amarin tsaron gidanka. Sannan idan ka yi haka, za ka ƙara ma kanka tsaro, sannan ka kula da dukiyoyinka, dukiyan ka za ta samu ingantaccen tsaro, ba tare da wani tashin hankali ba. Ko kuma kana tunanin wani zai zo ya yi maka shigo-shigo ba zurfi, ko kuma ya zo ya satan maka kuɗaɗen ka. Shiyasa ko ƙofan za ka siya, ka tabbatar ka siya ingantacciya mai kyau, ko da ya kasance yana da tsada, domin kuwa gumma ace ka siya mai tsada, kuma kuma, ace ka sa mara kyau kuma an zo an fasa maka. Kuma an zo an shigan maka. Yana da kyau haka kuma yana da kyau kowa ya dinga kula da irin ƙofan da suke sawa a gida. Akwai ƙofofi irin na zamani wanda ake amfani da su yanzu, sun fi inganci, kuma su kansu suna ba ka damama har ka kalla wanene yake ƙonƙosa maka ƙofa kafin ma ka buɗe. Suna amfani da kala kalan ki da kuma kala kalan kwaɗuna. Wannan suna da inganci sosai idan aka kulle ƙofan, ba'a tunanin akwai wanda zai iya zuwa ya fasa. Yana da kyau kowa ya dinga kulawa da dukiyoyin shi da kuma haƙƙin da Allah ya ɗora a kan shi. Domin kuwa wannan abu ne wanda Allah zai tambaye ka. Kuma suma ɓata garin da suke zuwa suna fasa fashe da ɓote-ɓote ya kamata su ji tsoron Allah. Yana da kyau kowa ya dinga kulle gidan shi, domin ya kiyaye dukiyoyin shi da iyalan shi da sauran ƴaƴan shi da shi kan shi karan kan shi, ya ba ma kan shi tsaro.

Yaya kake inganta aikin ku? Farko ina yin aiki ne cikin girmamawa da kuma, da kuma iya aikin. Ina inganta aikina ne ta hanyar amfani da gaskiya da kuma rikon amana. Gaskiya da rikon amana wasu mat-- wasu makamai ne wanda zasu taimaka maka a rayuwanka gaba ɗaya. Ta wurin inganta rayuwarka, inganta rayuwarka na aiki, inganta ayyukanku da kuma inganta rayuwar ahalinku. Ina inganta ayyukana ne da kuma sanin abin da ya dace da wuraren amfani da wasu kayan aiki na musamman da kuma kullum fadada ilimina akan wannan harka. Sai ya kasance a wannan aikin na zama asalin, na zama asalin gwani ko kuma fitacce wurin iya aikin. Shi yasa idan nai aikin sai a ce tabbas wannan aikin yayi. Abin da ya sa ake cewa yayi saboda ina tabbatar da cewa wannan aikin nayi shi da gaskiya da kuma rikon amana da kuma yin amfani da ta-- lokacina domin in gan cewa wannan aikin ya kammalu yadda ake son shi. Inganta ayyukanku abu ne wanda zai canza rayuwarku, zai haɗa ku da mutane da yawa wanda za su ga amfaninku su kuma ji daɗin aiki da ku kuma har su haɗa ku da wasu wanda za ku ma wa aiki. Sai ya fadada samunka ya kuma kyautata nemanka. Shi yasa yake da kyau ka kasance mai gaskiya kuma mai bayani a duk inda ka samu kanka. Domin a duk lokacin da ka inganta aikinka kuma mutane suka ji daɗi wurin ayyukan nan naka, to tabbas a duk lokacin da wani ke buƙatar aikin nan in dai sun san shi kai za su fara tunawa a zuciyarsu kuma su haɗa ka da mutanen kirki. Wanda ta dalilinsu za ka samu arziki ka ƙara samun kostoma kala kala da kuma ko-- ta ko'ina a faɗin garinku. Sai ya kasance sunan ka yayi fice wurin iya wannan aikin da kuma ba da wani irin, wani irin yarda da mutane za su ma. Ganin cewa kai wannan aikin, ka iya shi kuma kana yin shi cikin gaskiya. Saboda ka riƙe gaskiyan ka kuma ka riƙe amana. Abin da yake lalata yawancin ayyukan mutane ko kuma ake ganin lalacewan ingancin aikinsu shine son kai. Misali, masu gyaran mashin za ka ɗauka mashin ɗinka ka kai masu gyara. Sun san menene matsalan amma sai suki gyara shi. Sai su dinga yin wani gyara wanda zai sa gobe kana ka dinga dawowa saboda su dinga ansan kuɗinka. To amma ka ga wannan? Wannan abun bai da kyau kuma abu ne wanda zai lalata sunanka a idonsu a duk lokacin da suka fahinci cewa ga abin da kake yi nan. Amma da za ka inganta ayyukan naka, ka yi aikin cikin yadda kuma ka yi shi cikin amana. Wannan mai aikin in ya ji daɗi Allah kaɗai ya san irin mutanen da zai bada labari a kan ka. Kuma ya dinga ba mutane shawarwari domin su zo wurinka. Sai ka ga kasuwan ka ta fadada, sai ka ga samunka yayi albarka kuma kai kasance ko'ina ana neman ka domin ka yi wannan aikin. Haka kuma masu sauran kayyan gyare gyare irin gyaran wuta da dai sauransu suma haka suke irin wannan halin. Sai ka ga mutum ya shekara da shekaru yana aiki amma ba wani abu da ya samu a cikin aikin. Babu wani abin taɓukawa kuma duk haka ya faru ne saboda rashin riƙe amana. Shi wannan amana abu ne babba. A duk lokacin da ka riƙe amana da gaskiya da kuma bayani, tabbas ka shirya tsaf domin ganin rayuwar da ko-- domin ganin yadda rayuwarka za ta bunƙasa. Ci gaba kala kala wanda za su zo maka ta ko'ina har da inda ma ba ka tsammani. Wannnan shi ne. Kuma ka tabbatar ka riƙe amananka. Ba wai dole sai wanda addininku ko kuma al'adanku ko kuma yarin ku ya zo ɗaya ba. Koma waye ne in dai ɗan adam ne? To ka tabbatar ka mai adalci kuma ka inganta aikin da ya ba ka amana a kai har ya biya ka kuɗaɗen ka wanda ka faɗa mai. Wannan shi ne zai ciyar da kai nan-- zai ciyar da kai gaba kuma ya sa rayuwarka tayi albarka. Aikin da kake yi shi ma yayi albarka ba tare da an samu matsala ba.

Kana amfani da matashin wuya? Matashin wuya wani abu ne wanda ake ɗaura shi a gado sai ya taimaka ma wuyanka ya kasance wuyanka ya samu natsuwa a lokacin da ka kwanta kake so ka yi bacci. Tambaya aka ce, shin kana amfani da matashin wuya? Tabbas ina amfani da matashin wuya. Yanzu haka da muke magana, kaina yana kan matashin wuya. Kuma me yasa nake amfani da matashin wuya? A wani lokacin baya na kasance bana amfani da matashin wuya. Nakan kwanta ne direct a kan katifa ko kuma in ce kan gado ba tare da na sa wani matashin wuya ba. Hakan sai ya jawo wuyana yana ƙagƙage wa wani lokacin. Wani lokacin sai in ji wuyana yana min zafi. Wani lokacin kuma in ji wuyan ya maƙale bai juyawa da kyau. Sai na ba zama cikin yanar gizo domin in samu mene ne wannan matsalar. Na yi cikaru. A nan ne na cikaru da maganin wannan matsalar. Ko maganin? Ba magani ba ne ko-- ba magani ba ne abin sha ko kuma wani abun tsotso. Kawai shawara ce aka ce in sai pillow in dinga amfani da shi. A da kwada kwada ma na jin daɗin kwantawa da pillow. Amma tun da na fara amfani da shi kuma har na gwada shi sai na ji hakan daidai ne kuma yana ba ni natsuwa idan na kwanta. Har ya kasance yanzu bana tunanin zan iya yin wani-- zan iya yin bacci ba tare da pillow ba. A duk inda zan samu kaina dole in mu ya zan samu pillow domin in kwanta a kan shi. Kwantawa akan pillow zai baka dama ka yi balance kuma wuyanka ya samu natsuwa ba tare da ka samu ciwon wuyan ba. Tun daga lokacin na ba zama kasuwa na samu pillowuka masu kyau kuma masu ɗan tsada na kamfanin Vitafoam har ƙwara biyu. Ya kasance ina ɗaura kaina a yau ina ɗaura a kan ɗaya gobe in ɗaura a kan ɗaya. Na riga na zama addicted ma'ana ba zan iya kwana ba yanzu in babu pillow. Shi ya sa matashin kai yana da matuƙar amfani. Domin kuwa ba iya daɗin bacci zai baka ba. Zai baka natsuwan bacci sannan kuma zai taimaka ma wuyanka wurin kai ya daina ƙage wa kokuma ya dinga maka zafi idan ka daɗe a kwance ba ta yanayin kwanciya mai kyau ba. Ya kamata a ce duk wani mai amfani da, duk wani mai amfani da katifa ko, ko, ko gado ya kasance yana daura kanshi akan pillow. Domin kuwa ya samu ma kanshi wannan abu wanda zai ɗan dinga taimaka mashi kada wuyanshi ya mashi ciwo. Domin kuwa ciwon babu daɗi. Sai ya hana ka saƙat, ya hana ka jin daɗi, ya sa wuyanka ya maƙale cak kamar wani mai san ƙarau. A lokaci ko irin zafi wannan ma ya ma fo tasiri gaba ɗaya za ka ji bacci ma ba daɗi kuma duk ka bi ka jijjige saboda ka riga ka kwanta a matse. Amma idan kana da pillow, za ka ɗan sa shi iska na wucewa ta ƙasan ka daga wuyanka zuwa kanka. Shi ya sa yake da kyau kowa ya mallake pillow. Ko da irin wanda ake haɗawa ne a gidan nan wanda ake yanka katifa a ɗura a cikin wani ɗan zani ko ƙyalle a ɗinke ya zama pillow a dinga amfani da shi. Ni dai yanzu na koma amfani da pillow zuriyan. Kuma ko tafiya zan yi sai na tabbatar zan samu inda akwai pillow. Domin kuwa ko ɗakin hotel ne na je dole in dubo pillow ko da ba su da shi ma sai na sa an kawo mun. Dukda dai mafi akasarin yawancinsu dole za ka gani akwai. Wanda za ka ɗaura wuyanka lallausa kuma ka ji daɗin baccinka. Wayanda basa amfani da pillow su ɗauko wannan shawarar su fara amfani da shi. Bai zama dole su ji daɗin shi ba a zuwa ɗaya. Amma kuma idan suka saba tabbas za su yi farin ciki kuma za su zo su gode mun. Domin kuwa baccinsu zai canzu. Za su dinga samun bacci mai kyau sannan za su dinga samun bacci mai natsuwa. Za su ji daɗin yadda suke bacci. Haka daɗin pillow yake kuma yana da kyau.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. A farko sai na kuma tambaya shin wane irin wuta ake magana anan. Domin kuwa idan aka yi magana akan kunna wuta, zai iya bada ansoshi daban daban. Farko zan yi ƙoƙari domin na tabbatar da cewa na amsa wannan tambaya ta hanyoyi daban daban. Na farko, idan aka ce kana kunna wuta ko kuma kana iya kunna wuta, zai iya yiwuwa ana magana ne da irin wuta na murhu ko kuma na gas ko kuma na ice. To idan wannan wutan ne ake magana, tabbas wannan ba wani abu mai bada wahala ba ne. Zan iya kunna wuta. Zan iya kunna na murhu, zan iya kunna na ice kuma zan iya kunna na gas. A cikinsu gaba ɗaya na fi son kunna na gas, domin shi kuwa duk ba wani matsala ba ne. Kowai ƙyasta lighter za ka yi sannan sai ka kunna gas ɗin, sai ya kama ba tare da wani ɓata lokaci ba. Idan kuma ana so ayi magana ne na murhu, shi kuma so samu ka samu ɗan kalanzir ko kuma fetur wanda zaka ɗan sa shi ya fara kamawa. Da zaran ya kama sai ka samu ka fifita shi. Idan ka fifita shi, da zaran ya riga ya fara ci, to shikenan wuta ya kunnu. Shi kuma na ice, shi ma zaka iya amfani da kalanzir domin fara samun ya fara kamawa. Idan ka kunna shi ka ƙyasta a shanan wannan kalanzir ɗin, zai taimaka sosai. Zai taimaka wurin yadda wutan za ta kama. Idan wutan ta kama sai ka ɗan jira shi ya ɗan samu ya ya ci jikin ichen. Da zaran ya ci jikin ichen, bayan wasu 'yan mintuna, to shikenan. Sai ka ɗauko wasu ichen ka ƙara haɗawa su da junansu domin su kama tare da junansu. Ko kuma ka ɗauko ɗan leda ko 'yar takadda domin ka sa su. Domin wutan ya kama, ya tsaya kuma da kyau. Wannan sune hanyoyin da ake bi wurin kunna wuta. Idan kuma ana magana ne wurin kunna wutar lantarki, to shi ma ba matsala ba ne. Domin kuwa shi wutar lantarki yana da makunnin kuma yana da makashi. A duk lokacin da aka kawo wuta, ba abun da kake buƙata illa ka danne wannan makunnin ko kuma ka danne wannan makashin wurin kashewa. Sannan akwai madanni kala kala. Akwai wanda na sani, irin na zamanin da kuma na zamanin yanzu. Duk da cewa yanzu an riga an samu cigaba, musamman shigowan technology da kuma internet of things, wanda da iya wayar ka ma za ka iya connecting ka dinga kunna wutar ɗakin ka. Haka zamani ya zo da shi kuma an samu an ci gaba. Amma a gidajen mu, irin wanda bana 'yan gayu ba, har yanzu muna amfani da switch. Wanda ake kunna shi da makunnin kuma da makashi. Shi kawai danne shi za ka yi, ƙat ya yi ƙara ya kunnu. Na fi la'akari da cewa wannan tambaya ta fi wucewa akan kunna wuta, irin na ice ko kuma na murhu. Ina yin haka duk da ina daɗewa wani lokacin ban yi girki da kaina ba. Amma ko da zan yi girki, na fi zaɓen yin amfani da iskan tukunyar gas. Domin ya fi sauri kuma ya fi, ya fi, ya fi sauƙi wurin kunna wa. Ba tare da idon ka yayi hayaƙi ba ko kuma ka sha wani wahala. Kawai dai zaka kunna shi ne, ka ƙyasta. Mai wannan a shanan yana kamawa. Sai ka ɗauko abun da kake so ka dafa, ka ɗaura a sama. Da zaran ka ɗaura shi, za ka ga ya fara ci saboda ƙarfin wutan da ke jikin shi wannan tukunyar iskar gas ɗin zai kama. Sannan ya a ba ka dama ka yi abun da za ka yi na wannan lokacin. Shi kuma wutan ice, duk da yanzu yayi, yayi, ya yi wahala. Domin kuwa gwamnati ta, ta kawo wasu dokoki musamman na masu zuwa suna ɓallo ice ba bisa ƙa'ida ba. Suna ballo wane kuma ba su ƙara dasa wasu. Jin tsoron kada irin wannan matsaloli ya fi dinga faruwa na canjin yanayi, ya sa gwamnati ta hana su ɗauko kowane irin ice. Shi ya sa yanzu an fi amfani da gawayi. Shi kuma amfani da gawayi abu ne mai sauƙi shi ma. Kamar yadda na yi bayani, haka ake amfani da shi. Ba ka buƙatan wani ka sha wahala in dai kana da kalanzir ɗin ka da kuma a shanan ka. Da kuma 'yar leda wadda zata taimaka wurin kamawa. Kuma ka fifitar da.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Da farko, menene raba wuri a yanar gizo? Idan ana so a fahimta wannan tambaya, farko, sai an mai da shi zuwa kalman Turanci domin a fahimta. Idan aka ce raba wuri a yanar gizo, ma'ana ana magana akan sharing ɗin location na map ɗinka wanda zai baka dama ko kuma ya ba ma wannan manhaja ko kuma wannan shafi na yanar gizo da kake, da kake ziyarta dama su san daga inda kake ko kuma in ce daga inda kake hawa wannan shafin nasu. Yawan ci shafuka suna yin haka ne domin su san ina ne mutanensu suke. Wasu kuma suna amfani da harkan ne domin su kawo, su daƙile wa'inda ba su so su kallan musu abubuwan su. Mafi akasarin su sunfi amfani da shi ne domin su san daga ina ne wa'innan abokanin cinikayya ko kuma abokanin sada zumuntansu suke. Wasu kuma suna amfani da shi ne domin haɗa ka da mutane wa'inda kuke gurare ɗaya. Ma'ana wannan kuke unguwa ɗaya ko kuma location ɗaya. Kamar shafar Facebook, suna ansan ko kuma suna bada dama, suna tambaya ka basu dama, wurin sannin, wurin sharing din ko kuma in ce raba wurare da kake don su hadaka da mutane wanda suke kussa da kai. Wanda zaku iya zama abokanai har ma ku iya sharing din idea. Shi dai raba wurare a yanar gizo abu ne mai hadadi. In dai ba wai ka yarda da wanni shafi bane, toh karaka sakke ka rabashi, kadar kowa domin yan Adam shida suke basu cika goma ba. Wanni mutum mungu ne, wanni kuma bayi da gaskiya. Wani ɓarawo ne, wani kuma yana neman dama ne kawai. Shiyasa yake da kyau kayi takka tsan-tsan wurin sanni inda zaka sharing din wurare da kuke, a yanar gizo. Ka tabatar da cewa duk wanni dama da zaka bada ka tabatar ka yarda da wanda kake basu daman. Saboda za'a iya amfani da wannan dama a san inda kake, a san wanna irin rayuwa kake yi, sannan kuma za'a iya kawo ma farmaki wanda zai iya salwantadda rayuwarka. Shi ya sa yake da kyau Abubuwan da suka shafa rayuwarmu na yau da kullum, ya tabatar muna basu tsaro, kuma ya tabatar ba ko inna muke watsa su ba. Domin kuwa hakanne zai bamu kariya na kanmu, ya tsare mu daga kuma miyagun mutani da suke kokarin su cutar da mu. Domin kuwa mutane yanzu sun zama abin da suka zama. Da ka yarda da mutum yanzun sai ya maka rashin mutuncin, ya ci amanar ka kuma ya hannaka kukka. Wannan shine yanayin da ake ciki. Shiyasa a duk lokacin da zaku sauke wani manihaja ku tabatar naku ne ko kuma in ce manihaja ce wanda ku ka yarda da ita domin kuwa wansu su daga ciki ba iya abunda suke ba kenan. A san inda kake, kuma zasu iya siyar da wannan bayanin, a yanar gizo na en kuze, wanda wani zai iya samu ya amfani da wannan daman ya kawo maka harahaye wanda baka tsamani. Ya sa yake da kyau ka rufe komai abun da ya shafe rayuwarka domin kiyaye irin waen matsalolin da zasu iya faruwa a yau da gobe. Ba komai bane, ake ya, shi, a ke sakkawa a yanar gizo. Da abin da aka san zai iya cutarwa sai a yi ƙoƙari domin a daƙile shi. Domin kuwa in ba a daƙile shi ba zai zo ya fi ƙarfi. Idan yefi karfi, sai ka gan mutane su na ta fada matsaloli wanda ba su san maa ta inda hakan ya faru ba. Ya sa yake da kyau, kowa ya san wana irin app ne yake sawa a cikin wayarshi in kuma ka ji baka yarda dashi ba, nan take ka sauke shi a wayarka. Domin kuwa ka da ya je ya maka wani lahanin da baka tsamani ko kuma ya jawo maka wata asara wanda baka san, baka shirya daukar ta ba. Wanda ke da kyau a duk dun wajen da zaku, tura ko kuma ku bada dama wani ya kallo inda kuke, ku kara dubawa, kuma ku san wayene shi.

Kana iya busa tsaki? Shi mene ne busa tsaki? Busa tsaki ma'ana shine ka yi tsaki. Kuma yin tsaki duk da dai ba wani abu bane mai kyau. Amma mutane sukan yi shi a wani lokaci da basa jin daɗi. Musamman idan suna yin baƙin ciki ko kuma suna cikin wani yanayi wanda bai musu daɗi. Duk da dai masana sun yi ittifaki sun ce yanzu busa tsaki, busa tsakin ya riga ya zama masa jiki. Wani ko yaya zai ɗan yi abu sai kaji ya sake ta yayi, ya busa tsakinsa. Duk da dai yawanci wasu suna yin chamfin ma cewa yawan busa tsaki yana kawo tsaka da sauran abubuwa. Shi yasa aiki da kyau. A maimakon kawai ka dinga busa tsaki babu gaira babu dalili, sai ka samu wani abu ka dinga tasbihi ko kuma ka dinga neman yafiya wurin Ubangiji. Zai fi ma'ada ace iya busa tsakin kawai kake yi. Domin busa tsakin ba wani abu da zai ƙare maka ko kuma wani abu da zai rage maka. Illa ma ya ƙara maka baƙin ciki. Ni kaina wani lokacin na kan busa tsaki. Musamman idan ina jin yunwa kuma an dafa abun da ban cika so ba. Ko kuma wani lokaci na ɗan yi wani abu wanda ya ɗan taɓa ni ko ya sa na ɗan kurje ko kuma na yi wani abu dai wanda dai ban ji daɗi ba. Shi ma yana sa ba in busa tsakin babu gaira babu dalili. Amma kuma wani lokaci haka nan ma kawai ina zaune dai kawai ka ji na sake ta idan muna magana da wasu. Musamman don abin dariya ne kuma da abin bada mamaki. Sai kaji an tsaya an ji sai ayi dariya. A wuce wurin kamar ma ba'a yi ba. Ni dai zan ce busa tsaki yanzu ya riga ya zama wani abu wanda a ƙasar Hausa abu ne wanda ba'a ganin shi a matsayin wani laifi. Kowa yana yi. Wasu za su iya yin shi fiye da ƙima a rana. Kuma wanda rayuwar shi gaba ɗaya a duk cikin muntuna shi yayi shi domin ya riga ya zama jinin shi. Amma wani abu da mutane ba su sani ba. Idan kana cikin jama'a busa tsaki abu ne wanda zai iya jawo matsala tsakanin ka da mutane. Wani zai iya ganin ko da shi kake yi ne har ya sami tsarguwa. A ji kaman kana yin wani abu wanda bai yarda da shi ba ko kuma ace hankalin shi bai kwanta a kai ba. Wanda zai iya jawo muku matsala. Sai ya jawo gaba ɗaya, ya jawo gaba ɗaya taron da kuke yi ya samu matsala. Ko kuma ganin girman juna da kuke yi a samu matsala. Shi yasa ya fi kyau ka dinga faɗan wani abu. A maimakon ace kullum kana cikin busa tsaki. Sai ka dinga yin wani abu wanda killa ma zaka samu lada a ciki. A maimakon ace kana yin tsakin. Idan kuma tsakin ya kai wani mataki zai iya jawo maka ciwuka irin su ciwon hawan jini. Maybe damuwa ya maka yawa ne kake yin shi ba ma ka san kana yi ba. A irin wannan lokacin to dole kuma ka nutsu. Domin kuwa kada ka je ka samu kanka wani ciwo wanda zai kar ka ya baro. Sai ka san yadda za ka yi ka samu wani wanda za ka dinga kallo ya dinga ba ka shawarwari akan rayuwar ka. Kada ka je ka halaka da rayuwar ka a wuraren tsaki tsaki. In ka natsu sai haka sai ka samu solution mai kyau. Da ace kullum kai ba ka da wani aiki sai busa tsaki. Gashi duniya ta riga ta ci gaba an barka a baya kuma an barka da tsakin kana nan kana busa shi. Idan kana da wani matsala da mutum ai zai ma fi ka je ka same shi kuyi magana. Haka ma wannan matsalolin da ace kawai ka dinga hakon shi a zuciya. Shi bai ma sani ba kana ta ba ma kanka wahala. Kana ta ba ma kanka wahala shi bai sani ba. Sai dai kawai a ji kana ta buga tsaki babu gaira babu dalili. Shiyasa yana da kyau a duk lokacin da wani ya ɓata ma sai ka same shi ku san yadda za kuyi ku shirya. A maimakon ace kullum kai ba ka da wani aiki sai busa tsaki kala kala. Kaman wani tsaka ko kuma in ce jaɓa. A maimakon ace ba ka yin hakan.